A ganina abin da yafi muhimmanci a cikin abokantaka shine yin gaskiya da sada zumunci da kuma rashin cin amana. So yakamata mutum ya zama na da gaskiya da kuma tsoron Allah a cikin zuciyan shi duk abin da zayi to zai sa abokantakan so yayi nisa kuma yayi tasiri sosai su cima burin abokantakansu.

Eh akwai dabbban gidan da muka ajiye a gida, akwai irin su kaji, akwai su kare, akwai su akuya, akwai su zomaye, su raguna, su irin wannan dabba da za ka iya ajewa a gida. In aje su a gida muna ɗan yin ciwon su, su tolo tolo, akandan saboda don samu na miya wata ran kuma za a kama a kai kasuwa mu ajiye a sayar duka.

Eh, ina amfani da duka tsintsiyana, da kuma da tsintsiyan kwakwa na zamani wanda ake amfani da shi sai da wanda ake cire wa jeji. Nakan yi amfani kuma da tsintsiyan laushi ma duka. So ya danganci inda zan share, ah, da kuma tsintsiyan da akwai. So in zan share cikin fulo ne kan ɗaki to zan iya amfani da tsintsiyan laushi. In kuma ƙasa ne to nakan yi amfani da tsintsiyan da ko kuma tsintsiyan kwakwa. So duk wanda yake nan ne nake aiki da shi da inda kuma zan share ɗin.

A launin labulen mu na gida shine launin ruwan ɗaurawa sai kuma akwai launin ruwan, ruwan ganye kore kenan. Toh, wannan ne waɗanda muke amfani da su a gida a labulen mu.

A muna inganta aikinmu kullum a koyaushe ganin mun tafi tare da zamani da abubuwan da yake tafiya. To muna ƙara ilimi a ko yaushe kuma da yanda muke yin aiki kar ya zamana yanda muke yi a da ne, ya zama na muma mun ɗan canja saboda mu samu ci gaba a cikin aikin da muke yi kar murasa kwastomominmu. So a koyaushe muna cikin ingantawa, ma'aikatanmu muna kai su training su je su sake ƙara karatu su ƙara ilimi a fannin aikin da muke yi. Muna koyarwa a kullum, mu kan yi bita mu kan yi o koyarwa online da sauran su duka.

A madubin da muke da su a gida dai ba su da yawa. Yawan ci a ɗakin mata ne ake samun madubin. Toh na maza ɗin kawai guda ɗaya ne kuma su na matan su ma suna da shi guda biyu, so a takaice madubai guda uku ne manya manya. Wanda in mutum ya gama wanka zai zo duba fiskan sa ko zai fita ko wani abu a jikin madubayan.